Muna amfanida a kala kala a wayana. Don aƙalla wayanda application ɗinda nake amfani dashi a wayana zasu kai guda goma, na bangare daban daban, abinda ya shafi bincike ɓangaren.

Idan yanayin aiki ya sa aiki ya yi yawa, dole ne ka raba aiki zuwa wasu yanayin yadda za ka samu sauƙin ayyukan da kake yi ko a gama shi lokaci ɗaya. Ba tare da an tsaya ana ta jiranka ba.

Babban lokacin da nafi so a shekara shine lokacin azumi. Lokacin azumi lokaci ne mai sauƙi, mai lada, lokaci ne kuma na ibada. Sannan kuma sai, sai bikin Sallah, sai kuma Maulidi su ne.

Ina amfani da kunna waya sabida kullun tana kunne ne, saboda yanzu rayuwar ne ya zama sai da waya sabida abubuwa masu mahimmanci. Hatta karatu ma idan za ka yi, yanzu ya zama sai da waya a hannunka, shi yasa take da matuƙar muhimmanci.

Ina kallon taurari da daddare sabida kallon taurari yakan sa ka nishaɗi, ya sa ka farin ciki, ka duba yanayin yanda gari yayi haske, gari yayi shiru ba hayaniya. Ga taurari nan za ka dinga ganin su iri-iri.

A cikin ɗaki idan har zan yi shara nakan yi amfani da tsintsiya ne, tsintsiyar da take ta laushi. Idan kuma a ofis ne, wannan tsintsiyar da muke amfani da ita ita ne tsintsiyar zabori.

Eh to, wani lokacin nakan yi amfani da ita idan ina so in yi wani abu inda ba kowa nake so ya gane ba, nakan yi da ita. Amma mai sauki dai muryar da nike ammani da ita itane wannan muryar ita na fara amfani.